Ina haɗuwa da abokin ciniki a kasuwa ne, na kasa kaya zan siyar shi ma ya siya. Mukan zauna muyi magana akan kuɗin da zan siya mai in ya amince ya siya a wajena. In bai amince ba kuma ya tafi gaba ya je ya siya na wani, yana so ya siya.

Na fi son in hau lift saboda ya fi sauri. Zai sa in je wajen da zan je da wuri. In ka ce mataƙala kuma za ka ta tafiya kafin ka kai ba za ka kai da wuri ba. Zaka dauka lokaci amman lift ya fi kyau saboda huta kuma wajen da zaka je, zaka je cikin kwanciyan hankali.

Na fi cin ɗumamen tuwo da safe saboda yafi riƙe ciki kuma zai sa ba zan ji yunwa da wuri ba. Ko ina jin yunwa, don neman ruwa ne kawai in sha. Amma in inaji yunwa ma zan iya neman wani abincin nace amma ɗumamen tuwo yafi riƙe cikin mutum da safe.

Nafi son watan janairu saboda yafi sanyi a lokacin. Lokacin sanyi ya fi shigowa, ba ruwan ka da zafi, kuma za ka yi duk abin da kake so cikin tsanake ba za ka ji zafi ba. Sanyi yana da kyau ma jiki. Sanyi ba zai sa ka inga saurin zufa ba kuma za ka ji daɗin lokacin.

A'a bana tauna goro. Goro ai yawanci na tsofaffi ne. Eh me girma, me, me ta babban jiki shi yafi cin goro. Amma irin mu ba ma cin goro. Yawanci akwai namijin goro akwai babban goro. Amma ni na fi son namijin goro saboda ya fi kyau ma ɗan.

Kayan ciye-ciyen da na fi so shine kayan lambu. Kayan lambu sun fi riƙe ciki kuma sun fi kyau. Za ka samu su gwaiba ko su yalo. Kaman su yalo haka za ka ci za ka ji daɗi. Gwaiba ma za ka ci za ka ji daɗi. Mangwaro ma za ka ci ka ji daɗi. Duk masu kyau ma jiki ne kuma.

Da safe in na tashi nakan yi sallah, in nayi sallah in yi brushing ɗin teeth ɗina kafin in nema abinci in ci, in shirya kuma in tafi aiki. Yawanci da safe an fi so in ka tashi ka yi shara, ka gogge gida kafin ka yi wani aikin da kake so ka yi saboda safe na aiki ne.

Lokacin yanka albasa ina kuka saboda ni ɗan Adam ne kuma yawanci mutane suna kuka. Albasa yana da abin da yake sa mutum kuka ba ma sai an sa ka kuka ba ko an duke ka. Albasa zai iya rinjayanka ma baka sani kana zubar da hawaye ba. Saboda haka ko yaushe na yanka albasa ina kuka.

Eh na iya tsallen igiya, saboda tsallen igiya yana zama kamar exercise ne. Zaka yi shi da kyau, za ka ji daɗi, za ka yi tsalle kuma za ka ji daɗin shi. Yawanci yara ne sukeyi, amma babba ma yanayi babban ma zai iya yi cikin lokacin da be da aiki, kuma na san haka zai sa ya ji daɗin jikin shi.

Yawanci motsin jikin da nake yi ba kullum ba ne amma ina motsin jiki lokacin da na samu lokaci, da lokacin da zan iya da jikina kuma zai iya ɗauka. Yawanci dai ranar sati da Lahadi shine nake yin motsin jiki. Motsin jiki yana sa jini ya bi jiki da kyau, ya sa zuciyan ka ya buga sosai.

Nama rago shina fi so saboda nama ne mai kyau. Nama ne da za ka ji daɗin ka ci ko wane lokaci ko mai laushi ko mai ƙarfi. Nama ne soyayye in ka ci za ka ji daɗin shi. Namane da kowa da kowa zai iya ci babba yaro hadda ƙarami kowane lokaci. Kuma nama ne da ko an ba ka za ka ji daɗin shi kuma za ka ci da kyau.

Nakan siya kayan miya daga kasuwa, nakan siya kayan armashi daga kasuwa, kayan da zasu taimaka mun daga kasuwa, kayan da zasu sa abinci yayi daɗi kaman su magi na ɗanɗano. Abubuwa masu kyau daga kasuwa ake samu saboda yawanci kowa na son zuwa kasuwa ya je ya siya abin da yake so ya zo ya taimaka ma kan shi kuma zai taimaka ma kan shi ya siya abubuwa masu kyau. Ko wane rana yawanci ranar kasuwa yafi kyau kaje ka siya kaya.

Na fi son alƙalami saboda alƙalami ya fi daɗin rubutu. A kowane lokaci zan yi rubutu da shi in ji daɗi. In cika littafi na da wuri amma fensir kam sai ka yinga gogewa ko ka yinga shafenin shi. Yawanci alƙalami har ya ƙare za ka ji daɗin rubutu da shi. Zanyi kwasa zanyi saurin gamawa.

Na fi son fanka saboda AC yana taya da cututtuka daban-daban, amma fanka ba ruwanka da wani cuta amma AC yana dauka da cutan sanyi. A kowane lokaci fanka zan iya kunnawa kuma zan iya kashewa. Zan iya amfani da shi inda nake so. Fanka ba ruwanka da cewa ya yi yawa ko ya yi ƙa.

Na fi zuwa kasuwa da da safe kuma da yamma. Amma na fi so in je kasuwa da yamma saboda zan saya abin da nake so nake so kuma zan samu abin da nake so. Yawanci zuwa kasuwa da yamma zan samu ingancin kayan da nake so kuma zan samu kyauta, in samu gyara kuma in yi amfani da shi inda nake so. Yawanci zuwa kasuwa da safe sai baka da aiki kamar ranar sati ko Lahadi. Amma zuwa kasuwa da yamma ya fi daɗi saboda yawanci an kusan tashi kuma abubuwa za su yi arha a wajen. Kasuwa yana da kyan zuwa ko da safe ko da yamma duk wanda ka samu amma na fi son zuwa da yamma.

Na fi son kallon fim ɗin America saboda nishaɗin, da faffadan da ake yi a ciki, kasha mutane da bindigan da ake amfani da shi a cikin fim ɗin. Yawancin fim ɗin America baya ɗaukan lokaci kuma ya gama ba kamar fim ɗin India ba da za ka ta kallo ka ta kallo haka ka gaji da kallo. Amma America fim ɗinsa yana da kyau kuma kowane lokaci yana da daɗin kallo. Ballanta ma in kana son kallon. Amma yawanci fim ɗin Najeriya sai ka gan abun da bai yi kamata ba sai an dinga ɗaukan lokaci amma America ta a gama shi a kan lokaci kuma kaji daɗin fim ɗin har ka tafi da santi.

Ina zuwa aiki a lokaci dai dai. Karfe takwas ne lokacin tafiya aiki. Yawanci mutum ya tashi karfe bakwai, ya ci abinci, ya yi wanka, ya sa riga mai kyau, ya sa turare mai kyau, ya tafi aiki. Karfe takwas ka na shigan ofishi sai ka fara aiki. Yawanci zuwa aiki da letti baida kyau kuma ba daɗi. Sai ka ringa cin abun da ba naka ba. Amma in ka je aiki akan lokaci, za ka ci abin da naka ne kuma haƙƙin ka ne.

Abokan aiki muna zaman lafiya dasu ba faɗa ba, ba mutunci ba cin amana. A kowane lokaci mukan yi dariya muyi wasa dasu. In aiki ne na fahimta za mu fahimta juna mu gane kan aiki. Kowa ya kawo nashi gudumawa akan aikin da aka samu. Yawanci aiki masu wuya sai mu kai ma ogannin su duba mana su gyara mana.

Ina sa agogo a hannuna kuma ina jin dadin sa agogon a hannuna, saboda in na sa agogo a hannu zai sa in dinga duba lokaci. In san lokacin yin komai da komai kaman lokacin cin abinci, lokacin tafiya aiki, lokacin tashi aiki da lokacin da zan shiga in yi wa'ansu abubuwa kaman wa lokacin da zan je kasuwa, zan sa agogona ko in sa alam ma agogon.

Ba na yin wuta a itace. Ina amfani da kayan zamani ne kamar gas. Ina amfani da kuma heater kuma ina amfani da gas cooker wanda zai taimaka in dafa abinci da kyau kuma in ci da kyau. Yin amfani da itace ban ce bai da kyau ba, yana da kyau amma yakan ɗauka lokaci kafin ka ci abincin ko kafin ka gama abincin kafin kuma ka zo ka ci abinci.

Banda kantin kasuwanci amma ina da aboka nai masu kantin kasuwanci ni dan aikin gwamnati ne kuma ina ansan albashi ne amma abokanai na da suke aikin kasuwanci suna jin daɗin kasuwancin su saboda siya da siyawwa ne. Kaje ka saro kuma ka siyar da shi. In ka siyar da shi ka samu riba ka siya kara siyar da shi ka kara zuwa ka saro ka kara siyar da shi. Aikin kasuwanci yana da kyau.

Bana amfani da ruwan rijiya, ina amfani da ruwan fonfo ne. Ruwan famfo ya fi ruwan rijiya saboda ana tace ruwan famfo kafin a sako. Ruwan rijiya kuma watarana za ka gan yana amfani kafin ka yi amfani da shi sai ka dafa shi. Saboda watarana za ka gan yana da gishiri a cikin ruwan. Ruwan fomfo ya fi kyau, ya fi ruwan rijiya kyau.

Kuɗin, kuɗin wutan lantarki a wata dubu biyar ne. Kuɗin wutan lantarki dubu biyar muke biya a wata amma in baka da kuɗi kakan ɗauka ka yi ɗau siya kama na dubu uku ko na dubu huɗu. Wata rana in ka samu ka siya na dubu biyar, wata rana kuma in baka samu ba ka siya na dubu biyu saboda zai taimaka maka sosai wajen gudanar da aikin ka na gida kaman amfani da fanka, amfani da talabishan kuma amfani da wa'ansun, sinadari na gida.

Wajen aikina yana da kyau. Aikin kanikanci nakeyi, wajen gyara motoci, kekuna da uhm, babban motoci. Ƙananan motoci na fi so in gyara saboda ba zai ɗauke ni lokaci ba amma babban lo, babban mota zai ɗauke ni lokaci. Keke shi ya fi arhan aiki saboda ya fi daɗin aiki. Kafin ka sani ka gama, ka cire filogi ka wanke, ka cire taya ka gyara, ka cire kuma filog in ya yi datti.

A cikin kayan ɗaki nafison kujera saboda kujera zaka iya zama zaka iya kwanciya zaka iya ma in baza ka iya komai ba ka kwanta ko ka tsaya akan kujera kujera na fi son shi a kayan ɗaki, na fi son shi kan taburma ko sutut ko talabishin. Amma kujera shi aka fi raina wa wa'an su amma ni shi nafi so saboda na san aikin shi, na san taimakon da yake yi.

In mura ya kama ni, citta nake nema in sa a dafa mun shi da kyau, in haɗa da shayi in sha. In na sha sai ka gan abin ya yi ƙasa amma watana in bai yi ƙasa ba sai in nema bitamin C in sha. In na sha sai na gan abin ya yi ƙasa. Watarana kuma sai na nema ruwa mai zafi sai na sha. Ko ba komai a ciki ko ba siga zan sha saboda ya tai.

Na fi son in zauna a birni saboda birni ya fi ƙauye abubuwa da yawa. Zaka samu a birni akwai hanya mai kyau amma a ƙauye babu hanya mai kyau. A birni akwai ruwan famfo amma a ƙauye babu ruwan famfo. A birni zaka samu wuta akan lokaci kuma zaka yi abin da kake so ka yi da wuta. Amma a ƙauye babu wuta. Kuma a birni zaka samu tsaro kan ƙauye. Birni ya fi ƙauye tsaro.

Ba na sauraron rediyo yanzu. Na fi amfani da waya na don abin da nake nema zan samu a waya. Amfani da waya ya fi amfani da rediyo. Da mutanen da su suke amfani da rediyo. Mutanen zamani sun koma amfani da waya saboda waya ya fi daɗin harka. Abin da kake nema za ka same shi cikin minti kaɗan amma rediyo ka dinga juye-juye kana neman tashoshin da za ka samu labarai.

Na fi son lokacin sanyi saboda lokacin sanyi ya fi lokacin zafi. Lokacin sanyi ba ruwan ka da zufa a jikinka amma lokacin zafi zufa zai kama ka. Zaka kaa bacci amma lokacin sanyi zakayi baccin da kake so. Ka ji daɗin ka amma lokacin zafi ko'ina jikinka, rigan ka zai yi zafi kuma zai ɗauke zafi.

Ina cire takalma na a gida saboda in ka fita da takalmi, ba ka san abin da ka taka ba, ba ka san inda ka shiga ba. Me ka taka? In ka zo gida sai ka cire takalmi saboda karka shiga da cuta, ka cutar da kanka, ka cutar da yaranka, ka cutar da yan uwanka. Amma in kana cire shi zaka so ka ajiye shi, ka goge shi lokacin da kake so a kowane yanayi.

Idan na je wajen aiki ina zuwa in saya abinci a kasuwa saboda in ci in ƙoshi. Yawanci ina cin abinci ne a waje wanda yake da tsafta a wajen aiki. Bana neman abincin da bai da kyau. Zan ci abincin da zai taimaka mun ne saboda haka zan je wajen wadda ta iya sayar da abinci ta iya sarrafa abincin da kyau sai in siya sai na ci.

Ina cin jan farce amma na kasa ganewa inda zan yi in dena cin jan farcena. Yana ba ni wahala saboda ya riga ya zaman min jiki. Abin har-kunya yake bani. Ina so in cire farcen nan amma watarana sai in nemo masu yankan farce saboda su zo su cire min da wuri kafin in fara cizan farce saboda bai da kyau kuma an ce mun bai da kyau.

Na iya tuƙin mota kuma ina tuƙa mota a hankali. Ko ina zan je da mota zan tuƙa shi a hankali saboda ba na so in je in kaɗe kowa ko kuma wani ya kaɗe ni. Zan tafi da mota na a hankali, in tuƙa shi in je wajen da zan je. Yawanci na fi son tuƙa ƙananan motoci saboda sun fi daɗin tuƙi kuma sun fi tafiya a hankali ba kamar babban mota ba da zai baka wahala. Amma ƙaramar mota ba zai taɓa baka wahala ba in ka iya tuƙa.

Kofin watsa labaran da na fi amfani da shi shine CNN, saboda na Amurka ne kuma suna faɗa mun gaskiyan da nake so na ji. Yawanci in na ji zan kira abokanai na in gaya masu labaran da yake faruwa a duniya, saboda CNN suna fada mun gaskiyan da nake so kuma abubuwan da nake so in ji za su gaya mun.

Inayin wanka da safe kuma da daddare inna dawo daga aiki. Yawanci dai da sassafe zan yi amfani da ruwan zafi in wanke jikina kafin in je aiki. Da yamma ma in na dawo zan yi amfani da ruwan zafi in wanke jikina kafin na yi wanka. Wanka yana da kyau ma jiki. Wanka zai cire ɗauɗa a jikin mutum. Ɗan Adam zai ji daɗin jikinshi in ya yi wanka.

Ina fara aiki kullum ƙarfe takwas na safe. Zan tafi aiki ƙarfe takwas na safe, in duba tebur ɗina ka aikin da aka kawo mun ko wanda ya kwana tun jiya, in duba shi, in tura gaba. In je in an kawo wani sabon aiki, in duba shi shi ma, in tura gaba. Aikin da ya fi ƙarfi na, in kira wanda yake gaba na ya zo ya taya ni. Ko wanda ya fi ƙarfi na, in kira wanda ya fi ni iyawa in ba shi, ya duba mu yi aikin.

Ina da bokiti kaman guda shida a gidana. Duka bokitin muna ɗiban ruwa da su ne mu ajiye, muyi wanka da shi. Watarana kuma muyi amfani da shi mu wanke kayan mu. Kaman guda uku zanyi amfani da shi na ajiye ruwa, guda uku zanyi amfani da shi wajen wanki. Wanda kuma na san ya fashe zan iya kaiwa gyara, a gyara mun shi da kyau, in dawo in ajiye shi, in adana shi kuma da kyau.

Ina tafiya da sauri saboda na fi jin daɗin tafiya da sauri. Ko ina nake so in je, zan je akan lokaci kuma in ji daɗin kaiwa akan lokaci. Yawanci mutane sun fi tafiya a hankali amma ba na son mutanen da suke tafiya a hankali. Saboda tafiya a hankali zai ja maka ba za ka kai wajen da kake so akan lokaci ba. Na fi jin daɗi in tafi da sauri saboda in kai wajen da nake so in kai.

Na fi jin kiɗan Hausa. Kiɗan Hausa ya fi mun jin daɗi saboda zan san abun da suke faɗa. Amma in kiɗa ba yaren ka ba, ba za ka san abun da suke faɗa ba. Irin kiɗan Hausa shine babban kiɗa. Shine kuma kiɗa mai daɗi da kowa ya kamata ya ji saboda gane abubuwan da ake faɗa. Kiɗan Hausa ba wai kiɗa bane kawai amma yana kawo wa'an su nishaɗi da zakaji.